Yaya kake shirya ayyukanka? Eh to komai dai akan yi shi akan tsari because duk abinda akayi akan tsari yafi kyau. Da ace an yi shi anyhow. Nakan shiga abu na, ayyuka na akan tsari mai kyau. Na san woni lokaci zan yi, na san woni lokaci zan gama, na san woni lokaci zan huta, na san lokacin cin abinci sannan na san lokacin bacci. Komai a tsari kaman a shago na da nake sana'a. Nakan jera komai a natse, a natse komai yabi kan tsari saboda inji daɗi, insan ya yanayin ayyukan yake ba tare da nasha wahala ba. Shiyasa nike tsara duk wani ayyukana danayi ina amfani da lokaci da abubuwa dai gashinan da dama da dama.